Kana son kallon wata da dare? Babu, bana kallon wata da dare. Amma lokacin da nake yaro na kan kallo wata da dare. Amma yanzu ni babban mutum ne don haka bana kallon wata da dare. Tsawon lokaci kila idan na na waje to na kan duba sama kuma na kan kallon wata.

Me ka ke yi da safiya lokacin da ka farka? Idan na farka da safe, na kan miƙe jikina in motsa jiki. Idan na gama motsa jiki, na kan je in wanke bakina. Idan na wanke bakina, to na kan je in ci a abincin safe wato breakfast na wa ke nan. Idan na gama cin breakfast, to na kan guga kayayyaki wanda zan sa in je aiki. Idan na gama kuma to na kan fita zuwa aiki.

Wane irin tsintsiya kake amfani dashi? Ina amfani da tsintsiya wanda ake samu a itacen ƙwara da kuma tsintsiya wanda ake yi da roba. To tsintsiyan da nake amfani da su kenan a gida.

Kana kuna kandir a gida? Eh, muna kuna kandir a gida. Amma ya jima wanda muka kuna kandir a gida domin muna samu wutan lantarki sosai. Ko da shike idan ba wutan lantarki mukan kuna torch domin muyi amfani dashi. Sai dai idan torch ya mutu shine zamu kuna kandir a gida.

Kana da dabbar gida? Babu, bani da dabba a gida amma zan so in samu dabba a gida. Koda shi ke inda nake zama yanzu ba wurin ne wanda zan iya in-a kiwo dabbar ba. Amma idan na je gidana domin gidan da nake yanzu ina gidan renti ne, idan na je gidana to zan samu dabba a gida.

Kuna yin wutar da itace? Eh, mu kan yi wuta da itace idan muna so muyi buki domin abincin da za mu dafa a buki zai buƙata mu dafa abinci a wanda za mu yi amfani da itace. Amma idan ba buki ba, mu ka yin dafuwa a, a, a gas to ba mu yin amfani da itace domin dafuwan wannan abincin.

Kana sauraron rediyo? Eh nakan sauraron rediyo. Idan ina so in ji sanarwa to na kan yi amfani da rediyo. Ko kuwa idan ina son in ji sauti to na kan yi amfani da rediyo.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, wani lokaci na kan rera waƙa idan ina wanka amma ba ko wani lokaci bane ni ke rera waƙa idan ina wanka.

Kuna da wifi a gida ba mu da wifi a gida. Wifi da muke yi amfani da shi shine wifi na wayar na ko kuwa wifi na wayar matana. Idan muna so muyi amfani da kwamfuta, na kan kuna wifi wayar na ko kuwa mu kuna wifi wayar matana.

Kana iya tsalle igiya? Eh, nakan tsalle igiya. Tsallen igiya ba abune mai wuyar ba. Don haka nakan tsallen igiya. Ko da shike ba ni da igiya a gida amma abine wanda mukan yi, muna yi lokacin da muna yara. Don haka nakan tsalle igiya.

Kana son bude taga a ɗaki? Eh nakan bude taga a ɗaki. Koda shike muna da fanka a ɗakunanmu wanda muka kuna domin mu samu iska mu samu iska. Amma wani lokaci mutum zai so ya bukata iska wanda yana zuwa daga waje to mu kan bude taga domin mu samu wannan iska su shiga cikin ɗaki.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayuka. Ina sanya tunatarwa da safe ya tashe ni don in tashi daga barci, kar inyi latti zuwa aiki. Ina sanya tunatarwa kuma idan akwai abun da ina son in yi a nan gaba wanda yana da muhimmanci sosai don kar in manta, nakan sanya tunatarwa ya tunashe ni da wannan ayuka wanda zan yi a gaba.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu antiseptic yana da suna a Premiere Cool. Wannan sabulu yana da kamshi kaman a mentholater kuma idan mutum ya yi wanka da shi ko idan kana jin zafi za ka ji sanyi a jikunanka. Dalilin da ke nan na amfani da wannan sabulu.

So nawa ka ke yanka farce? Gaskiya bana kirga nawa na ke yanka farce na. Idan na gan farce na ya yi girma, masa man farce ya sosin kafa na. Idan sun girma, lokacin ne na kan yanka su. Amma farcen ana yinawa na kan, wani lokaci na kan ciza su ma ba, ba, ba da sani ba. Na kan yanka su bana bar su su yi girma domin na kan cize, ciza su da akora na.

Kana jin tsoron kwari, e da nakan ji tsoron kwari sosai domin kwari su kan kawo cututtuka a jikin mutum, don haka ba na son su ko kaɗan.